To wannan tambaya da kuka mun, wani irin wasa kake yi a waje? Eh, wasanni suna nan, a da yawa. Akwai wasanni kala kala kamar wasan langa, wasan tsere, wasan dambe, wasan ball. Duka waɗannan wasa ne da muke yin su a waje don ƙara ma kanmu lafiya ko don guje ma abun da zai iya sa jikinmu ya daskare ko ya zamana bamu da wani ƙarfi ko waniabu makamancin haka. Wasa ne wanda idan muka yi, mukan motsa jikinmu kuma mukan ji daɗin haka sabila da yanayin da in ba ka motsa jiki za ka kasance kamar mutum ne me azin, mutum ne wanda jikinsa kawai yake daskare. Kitsan jikinka zai ma yawa yanda rashin lafiya ko wani abu zai iya kama ka. Amma wasanni na motsa jiki, gudu haka, ƙwallo, langa, kokuwa da dai wasanni muna da su da yawa. Mu hausawa akwai wasanni iri iri wanda muke amfani da shi wajen yin waɗannan abubuwa haka don motsa jikinmu, don ƙara samun lafiya da kuma jin daɗi. Wanda idan kai ma ba ka yin wasannin, za ka ji jikinka gaba ɗaya a daskare babu daɗi. Kwata kwata za ka ji ka kai ba rashin lafiya ba kai a'a ba jin daɗi kai dai abubuwa makamancin haka. To wasan da muke yi ke nan muna yin langa, muna yin ƙwallo, muna yin gudu, muna yin kokuwa, muna yin gaɗa, muna yin tambo. Duka waɗannan wasanni ne da muke yi kuma suna da matuƙar amfani, suna da kyau, suna da jin daɗi. Bayan dai sakan nishaɗi yakan saka ka ji daɗi wanda kai karan kanka in ka ga kana yi ɗin za ka ji hankalin ka ya kwanta sosai. So irin waɗannan wasanni ba ƙaramin kwantar ma mutum hankali ba ne. Yana kore ma cututtuka irin su hawan jini da irin ciwon depression damuwa kenan da irin waɗannan. Amma muddin aka ce ba ka motsa jikinka to dole akwai matsala. Dole ya kasance za ka ji ka cikin damuwa wani lokacin haka, cikin ɓacin rai da dai abubuwa makamancin haka. So wannan bayani shine a takaice da fatan na ba ku amsa dai dai abin da kuka tambaye ni. Na gode.

To wannan tambaya da kuka yi, menene abin sha da ka fi so? To abubuwan sha da na fi so suna nan da yawa. Na farko ruwa, ruwa shine ginshikin ɗan adam. Shi ne yake sa ka lafiya da kuma in babu shi ma ba za ka rayu ba. Na biyu sai kuma akwai 'ya'yan itatuwa kaman fruit haka ya zama na an grinding ɗinsu sai ka sha. Shi ma abubuwa ne masu matuƙar amfani ga jikin ɗan adam wanda kuma ina son shan su sosai gaskiya. To ni da ke bincika shan abubuwa da duk da ka ce an synthesize ɗinsa kaman an, an yi, an sa masa chemical da wasu abubuwa makamancin haka ne. So nafi son abubuwan da zan sha su zama na natural wanda natural abu ne wanda daga Allah ne. Ba wai abubuwa wanda mutum ya yi ba. Sai wanda Ubangiji ya yi. Shi ne kaman 'ya'yan itatuwa in an markaɗe su, ya zama na ruwan su to ina matuƙar sha. Amma dai number one priority na abin da na fi so ko abin da na fi sha shi ne, ah wannan ruwa. Shi ne number one priority dina. So duk wani abu kuma na daga baya. Shi ne abun da ya shaɓe 'ya'yan itatuwa da ake matsa ruwan su a cikin, a markaɗe su. A tace ruwan ya zama na zallar ruwa, hika sha kaman ko ruwan mangwaro, ko ruwan kankana, ko ruwan lemo, ko ruwan ayaba. Da in aka haɗa aka markaɗe su, ko ruwan abarba, ko ruwan gwaiba. Duka waɗannan ina son shan su kuma suna min daɗi. Na gode.

To, yanda nake shirya ayyuka, nakan duba cewa tebur ne na musamman da za muyi cewa ayyukan yau gashi abinda za a yi ayyuka. Duka wannan ranaku na ranan ayyuka na guda biyar ɗin nakan sashi nasan yau aiki kazane yau rana kazane to aiki kazane zamuy haka yau rana ka zane shima aiki ka zane zamuyi. Idan ba ka shirya irin waɗannan ayyuka din, dole wani lokaci ayyukan da zo su haduma yanda za su takura ka, yanda za ka ji hankalinka ya tashi. So, yanda nake shirya ayyukana ke nan. Ko wane rana muna da ranan Litinin, muna da ranan Talata, muna da ranan Laraba, muna da rana Alhamis, muna da ranan Juma'a. To, dukkan kowane rana wannan nakan tsara cewa yau ga aikin da zan yi, gobe ga aikin da zan yi, jibi ga aikin da zan yi, gata ga aikin da zan yi, citta ga ayyukan da zan yi. So, yanda nake tsara ayyukana ke nan. Kuma ina kallon alfano hakan sosai da sosai sabiy yana taimaka min matuƙa wajen yin abubuwan da nake. Nakan ga abubuwa na sukan tafi mun a cikin nasara tare da jin daɗi da kuma farin ciki ba tare da na shiga wani damuwa ko abu ya ɗaga min hankali ba. So wannan bayani shine a takaici na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka na? Gaskiya a cikin abokantaka na abu mafi muhimmanci shine gaskiya, rikon amana da kuma yarda da kaddara. Waƴannan abubuwa uku sune abin da na fi son su na kuma fi jin daɗin su a cikin abokantaka da nake da ko ma waye ne. Duk yanda ya kai ga yanda muke abokantaka da kai. In ba ka da gaskiya ba ka da riƙon amana ba ka yarda da ƙaddara to ba zan yi aboki da kai ba. Sabila da aboki da irin waƴannan yakan zama maka kaman na hatsari ne. Idan har bai iya rikon amana ba, bayi da gaskiya to yakan zama ma hatsari ne ga rayuwan ka wanda kuma zai iya cutar da kai wani lokaci. Ko da a yanzu a lokacin bai cutar da kai ba gaba zai iya cutar da kai yanda kuma da ka zo ka shiga damina, damuwa. So shi ya sa nake kiyayewa nakan yi selecting wajen a duba abokanai da kuma wanda suka cancanta muyi mu'amalat da su. In kana da mu'amalat mai kyau mu kan zauna muyi amma in ba ka da shi to gaskiya bana abokantaka da kai. Dole abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka ya kasance gaskiya, riƙon amana tare da yarda da ƙaddara. Bana son ƙarya, bana son cin zarafi, bana son tozarci, bana son gulma. Waƴannan abubuwa ne da suke kashe abokantaka sosai so ina kokari wajen ganin na zaɓi abokan da basa da wannan hali. So wannan bayani shine a taƙaice da fatan ya gamsar da ku na amsan da kuke bukata. Na gode.

Eh, ina son yin hula sosai. Wannan tambayar da kuka yi, kana son yin hula? Eh, ko da yaushe na kan son yin hula. Musamman mu al'adarmu ma na Hausa ai mafi yawanci duk wani wanda ya ɗan manyanta duk yanda mutum yake in ya kai shekara ashirin da biyar zuwa talatin mafi yawanci za a ga kowa da hula a kai. Akwai hula da muke sakawa wanda shi muke sa a kanmu ana cin bishi zanna. So wannan hula mafi yawanci mutane za a gansu da shi a kansu. Kuma ni ma ina sanyawa sabila da mutum baya zamuwa cikakken mutum ka zama mutum mai kamala a al'adance na Hausa sai in har ka sa hula. In baka sa hula ba duk yanda ka kai ga yin dressing dinka ka fita to ana ma kallon ka mun ba cikakken mutum bane. Amma want's aka ce wannan hula ya samu ka kuma sa shi to za ka ga yanda ake daraja ka da yanda ake mutunta ka ma ya bambanta da shi wanda bai sa hulan ba. Don haka shi ya sa nake sa hulan. Kuma hulan da nake sawa din shine za a ga yake mutuntaa ka. Shi ne yake sa a daraja ka. Shi ne ko da an je wajen wani taro ne ma in marasa hula za a ga ba a cika basu priority kamar yanda ku da kuka sa hula kuma ba za a mutunta ku. So wannan bayani shine a takaice muddin dai kana so ka zama cikakken mutum to dole ne ka sa hula. Hulan nan kuma in ka sa shi ne za ka gani ya kasance darajan ka. Shi ne zai sa ka, ka girmama. Shi ne za ka sauɗa ka. Don haka ni mutum ne mai sa hula kuma kullum ina sa hula ina kuma cikin sa hula ko da yaushe.

To, wannan tambaya da kuka yi, wane launin labulen ku suke? Eh, launukan labule na, ah, zan ce ruwan shuɗi ne. Ah, ruwan shuɗi shine zan ce orange color kenan ko. To, launukan labule na ke nan. Waɗannan launuka su ne na fi so saboda su ne duk time dinda in na gani, na kan ji na ji daɗi. Muddin ba kalan bane, to zan ga wajen ya mun wani iri. So, shuɗi shi ne launin da na fi so. Shi ne kuma launukan labulayena, waɗanda suke jikin window kofa na da kuma, ah, ƙofan ɗakina da kuma tagan, ah, ɗakina. Duka har taga ma na tsakiya na wajen shigowa uwarɗaki shi ma duka shuɗaye ne. Waɗannan labulaye su ne waɗanda idan na gansu na kan ji daɗi. Na kan ji kuma farin ciki saboda kalan da raina yake so ne. Idan wani abu da kala, idan ba kalan da ranka yake so ba ne, to idan ka sa za ka ji baka ƙaunan abun, ba ka kuma sonsa. So, shi ya sa na ke sa irin kalolan da na ke so. Ni nawa, ah, ra'ayin na fi son shuɗin kala kuma da shuɗin kalan na ke amfani. Shi ya sa ma nake sa shi. Wannan bayani shi ne a takaice.

To wannan tambaya da kuka mun wane irin ice cream kafi so? Ice cream ɗin da na fi so na fi son vanilla gaskiya. Vanilla shine taste ɗinsa ko da kalan sa yafi mun dadi. Wanda idan nasha nakan ji dadi gaskiya sosai sosai. So irin ice cream ɗin da na fi so ke nan. Wasu dai zaka gansu suna son wani kala fari haka ko shuɗi ko kore ko wani abu makamancin haka. Amma ni a ice cream ɗin da na fi so na kuma fi jin daɗin sa wanda idan nasa a bakina nakan ji garɗi tare da jin dadi sosai sosai shine vanilla. Shine kalan ice cream ɗin da na fi so, shine kalan ice cream ɗin da na fi jin dadi kuma shine ka ice cream-- kalan ice cream ɗin da in naje ma nakese ya ko da yaushe. Vanilla kalo ne mai dadi wanda yakan sani nishaɗi, yakan sani ji dadi sosai, yakan sani farin ciki idan ina shansa. Amma muddin ba shi na samu ba to soran sai dai nasha da haƙuri gaskiya. Wanda kuma ba fata bake nan. Sai dai inda nake saya ɗin idan naje misali babu sai kuma dole kuma ina sha'awan nasha ice cream ɗin shine nake haƙuri nasha ko wane kala. Amma dai kalan da na fi so ko irin ice cream ɗin da na fi so shine vanilla. Shine yafi mun taste, shine yafi mun dadi. Wannan bayani shine a takaice. Na gode.

Ah, wannan tambaya da kuka mun nawa ne yawan dangin ku a gida? To, idan kuka ce dangi yana nufin duka abin da ya shafi ahalinku kenan, tun daga kan great grandfather ɗinku da waye, so wannan ba zai yiwu ba. Sai dai in ce, he dai ku ce nawa ne yawan familinku, iyalenku a cikin gida. So mu duka duka ina ji mu, mu bakwai ne a cikin gida. Akwai yara haka guda huɗu, akwai mama, akwai baba, akwai kuma kani. So mu bakwai ne a cikin gidanmu duka duka. Shi ne yawan danginmu kenan a cikin gida. Wannan shine mutum bakwai. Waɗannan su ne muke yi daidai, su ne muke rayuwanmu haka tare. Kuma mutum bakwai ɗinnan su ne iya. Amma in kuka ce dangi, dangi kan yana da faɗi sosai. Ko ta wajen mamana ko ta wajen babana ko ta wajen aunt ina, duka wayannan danginmu ne. Kun ga shi muna da yawa sosai, muna da yawa matukan yawa kuma. Wanda kuma idan na faɗa muku, he ku ce, "Ya ma aka yi wannan jama'an ya taru haka?" Anya, ba ƙarya nake yi ba kuma da gaske nake faɗa. Amma yawan dai wanda muke cikin gida mu bakwai ne gaskiya. Mama, baba, kani da kuma yara guda huɗu. So wannan shine a takaice. Na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun kana ci da cokali ko da hannu? Idan na tambaye ku, eh idan na fahimci tambayan da kuka mun kuna tambaya akan cewa ina cin abu da cokali ne ko da hannu. To gaskiya ni da cokali nake cin abu. Duk wani abu da kuka ga nake ci da cokali ne. In fact yanzu idan ka bani ma abinci kace mun in sa maka hannu in ci dashi ban ma san ta yanda zan fara ba. Sabila da jikina ya riga da ya saba da amfani da cokali. Ko da yaushe duk abin da zanyi da cokali nake yi. Idan zan ci abinci da cokali nake ji. Idan zan sha ice cream da cokali nake ci. Idan zan ci masa da cokali nake ci. Idan zan ci dambu da cokali nake ci. Idan zan ci shinkafa da cokali nake ci. Idan zan ci tuwo da cokali nake ci. So kusan na riga da na saba duk wani abu da nake yi, duk wani abu da nake bukata da duk wani abun da nake yi da cokali ne nake amfani da shi. Idan babu cokalin yakan sa na ji bana jin daɗi ko in ji ba zan ma iya cin abun da zan cin ba. Sabila da rashin cokalin don sabo da nayi da shi tuntuni. So duk wani abu na da zan yi amfani da shi da cokali ne. Kuma da cokalin ya fi jin na fi na ji daɗi, na fi na ji na nutsu, na fi na ji nagamsu da abun da nake ci. Amma muddin babu cokalin da hannun kawai ina shiga takura ne, wanda ba son hakan nake yi ba. So wannan bayani shine a taƙaice abun da nake ci da cokali nake ci ba da hannu ba gaskiya. Na gode yauwa.

To wannan tambaya da kuka mun wane irin tufafi na fi so? To gaskiya tufafin da na fi so dake ni ba haushi ne, na fi amfani da tufafi ah jumper. Abun da muke ce mashi jumper shine riga da wando wanda namu ne na Hausa muke, muke taɓawa muke, muke ɗinkawa muke sawa. So kakan sa jumper da wando da riga tare da hula. Wannan sawa da kake yi shi ne yakan sa ka kaji daɗi shine kuma yakan sa ka, ka fito, ka fito a al'adance, ka fito cikakken mutum. Sabila da yanda ka sa, idan ba tare da ka sa hakan ba za'a gan ka kaman wani mutum ne da ba. So wannan bayani a taƙaice kenan, wane irin tufafi na fi son sakawa. Na fi son sa jumper.

To, wannan tambaya da kuka yi, wace rana kake zuwa kasuwa? Hmm, ah duk ranar da aka samu kuɗi akan je kasuwa domin a yi kasuwanci a siyo abubuwan da ake bukata na yau da kullum. Wanda idan ba ka je ka saya a wannan rana ko wannan lokaci din ba, ba zai kasance ka samu a jin daɗin abin da kake bukata ba. So duka a cikin wata nakan ware rana biyu haka zuwa uku. Shine ranar da muke fita, mu je muyi babban shofin na abubuwan da zai kaimu wata duka kenan. Idan kuma a wani abu na bukata ya taso wanda ba ka yi lissafi da shi ba, shi kuma akan iya zuwa haka ko a cikin weekend haka, Asabar ko Lahadi akan je a yi wannan siyayya din a dawo kuma dun a samu abubuwan da za a yi, a yi amfani yau da kullum. So wannan bayani shine a takaice, da fatan ya baku amsa ko ya gamsar da ku na tambayoyin da kuke mun. Kuma fatan ina baku daidai na kuna bukatan abin da kuke bukata. Ina baku amsa daidai na abin da kuke bukata. So wannan shine a takaice, irin lokacin kenan da muke zuwa kasuwa muyi siyayya, mu kuma siyo duk abin da ya kamata na amfanin mu na yau da kullum. Na gode.

Ato wannan tambaya da kuka yi ina kake son ciyar da hutu? Ina kake son ka je ka yi hutun ka kenan idan ka samu hutu? To ni mutum ne mai son ruwa gaskiya. Abin da nake idan na samu hutu nakan tafi waje da ya kasance akwai ruwa. Wajen da za mu zauna a bakin ruwa muna kallon abubuwan da yake faruwa da kuma yanayin nature na waje da yadda muke kallon waje. So irin wajajen da na fi so kenan kuma shine nafi ah zuwa kuma wajen da nake son zuwa kenan. Duk wani abu da za a ce ma nature to ina matuƙar sonsa, yana burge ni, ina jin daɗi. Ina son ina kallo musamman in je in zauna a bakin ruwan ya zama na kaɗan, yi wankanka. Haka rana yana taɓa ka kaɗan kaɗan a wajen ne nafi jin daɗin hutuna kuma a wajen nake zuwa nayi hutuna. Mafi yawanci in ka je za ka haɗu da sabbin mutane da mutane kala kala wanda za ku ci gaba da hulɗa na arziki tare da su a wajen kakan yi sabbin abokanai. Kakan yi sabbin mutane, sabbin fiska dai, sabbin abubuwa. So wajen da na fi so in kasance ina yin hutu na kenan. Dun ba ƙaramin daɗi nake ji ba gaskiya shine wannan a takaice na gode.